Wace rana? Eh sorry, wace rawa rafi, tafki ko rijiya suke ah takawa a rayuwar unguwarku? Kai gaskiya rafi yana taka babbar rawa, saboda rawar ma ba mai kyau ba Allah natuba. Saboda a yayin da ruwa a kan ruwa sosai in rafin nan ya cika, yakan yi wasu gidajen ambaliya yai masu ɓanna a gida gidaje.